Wane irin askirin ka fi so? Askirin din da na fi so shine askirin mai tsinke wanda za ka gan shi ana haɗawa a local area.